Eh, abin da nake shirin yi tunda gobe ne ma daga gobe shikenan sai jibi weekend Sunday. Gobe muna da lecture ranar lahadi kuma ina so in, in yi wanki, in wanke kayana saboda ran Monday in je makaranta. In goge kayana su ma sai kuma ina son sayan kaya, sabbin kaya ranar Sunday ɗin.